Gaskiya na fi son miya mai sanyi mai zafi. Miya mai zafi yana da daɗin cin abinci. Idan na ci piyas mai sanyi zuciya na tana tashi.

Eh ina koyan wata yare, yare kaman Turanci, Faransanci da Larabci ina koyan su.